Kamar yanzu akwai wani abu da ya taɓa faruwa da ni, a lokaci na nisan waya ina da ƙarfin zuciya gaskiya saboda ah abun ya zo mun ban shiryawa ba, abu ya zo mun, abu ya zo, abu ya zo ya ban yuwa kuma gashi na zo na sha wahala. So a lokacin ne na san ina da um ƙarfin zuciya saboda abubuwa da yawa sun faru ma wannan lokacin na zo na fara damuwa abubuwa daban-daban. Har na zo nayi ciwo ma, na ta kuka, na ta mai, na ta mai, na ta mai bana ma iya cin abinci ma wani sayin so abubuwa da na ma dai sun, suna sun faru da ni a nan baya kuma na gode ma Allah da ya ban ƙarfi in wuce irin wannan tambayar da ya bani kuma ina fatan kowa ma da ya samu ƙashi a cikin wannan lamarin in Allah yadda za su yi, ci ce kan su su fita.